Kana sanya tunatarwa don ayyuka. Shin a cikin aikinka kana tunatar da abokanan aikinka yanda zai kasance aikin ku mai tsabta saboda a gyara komai da komai. Kana sanya tunatarwa don ayuka.